Yaya teburinku a wurin aiki yake? Ah teburinmu a wurin aiki ahh akwai tebur ahh na dalibai, dayake makaranta neh wajen aikin mu. Akwai tebur na dalibai wanda yake had'e da kujera sannan mu kuma na malamai akwai tebur kaɗai wanda ba haɗe yake da kujera ba, daban yake da kujerar zama. Amma na yara haɗe yake, nasu haɗe yake da teburi. Na malamai kuma daban yake da kujerar zama. Daban yake sannan yana dan tsawo kaɗan. Daidai gwargwado inda zaka zuba littafai, kana iya zuba ƙalar littafai ah kusan ɗari da wani abu a kan irin wannan teburi. Lallai teburin yana da sauƙi, yana da kyau, yana da tsawo kuma yana da fadi.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Duk lokacin da na kamu da mura, ah, wasu lokuta nakan sha magani kai tsaye. Wasu lokuta kuma sai da in sayi, ah, wata alawa tana nan mai yaji. Alawa irin tum tum, ah, Mentos. Musamman ma dai shi Mentos nakan sha shi duk lokacin da na ji mura ta kamni. Kuma gaskiya yana aiki. Na gaba ɗaya suna ba aiki da inhila. Amma dai gaskiya suka, ah, wanga mura mara ta kama ni ƙarshe. Ta kama ni matuƙa ƙwarai. Kuma har sai da na ji tsoro na firgita da na sha magani sosai. Amma abun bai, muran bata wuce ba. Sai da na je na siyo wannan minti da ake cewa Mentos. Nai ta haɗa shi da tum tum dai ina sha sannan na samu muran ya wuce. To haka idan na kamu da mura gaskiya na fi mayar da hankali wurin shan alawa wadda ake ce ma Mentos ko kuma tum tum. Saboda suna da yaji sai kuma ruwan zafi yawa. Ina yawan shan ruwan zafi kuma. Gaskiya na fi, ah, in ba kai tsaye misali kunne na ka yi ba to shine gaskiya zan mayar da hankali wurin shan magani sosai. Amma indai ban, ban jin wannan ƙaiƙayi ko susa, gaskiya mafi yawanci na fi shan waɗannan alawowi masu yaji. Sai kuma ƙari da ruwan zafi.

Kana karatu kafin ka kwana? Ah, maimakon, maimakon ace kwana dai. Kwana kalmace mai kyau amma ina ga jumlar za ta fi, za ta fi kyau idan aka ce kana karatu ka, kamin ka kwanta kuma kafin ka kwanta, yauwa. Lallai tabbas, ah, lokuta da yawa gaskiya nakan yi karatu kamin na kwanta. Musamman lokacin da nake, ah, wasu kwasakwasai a yanar gizo. Ah, mafi yawancin karatu na gaskiya ma da daddare ne. Nake karatu, sai na yi karatu, na yi karatu, na yi jarabawa. Har na fitar da, ah, certificate kai tsaye sannan gaskiya in kwanta. Na fi jin daɗin karatu ma da daddare gaskiya. Na fi jin daɗi saboda karatu yafi shiga da daddare gaskiya. A lokacin ko'ina ya natsu, babu hayaniya, babu komi. So karatu yafi saurin shiga kuma da sauƙin tunawa idan gari ya waye ka tashi da safe kana iya kai muraja'a. Sabida haka kamin, ah, ina karatu ka, kamin na kwanta gaskiya.